Kuna yin wuta da itace? Eh, muna yin wuta da itace har yanzu. Mu na yin wuta da itace musamman a gidan iyaye na muna wuta da itace. A kan jego na a tsara itace sai a kwashe a mota kawo gida a bari ya bushe. Bayan ya bushe sai a faskare ta da gatari sai ana girki da shi ana yin wuta don girki, ana yin wuta don dama kunu, don dafa ruwa da dafan abinci da dai sauran amfani. Wani lokaci hakan ma yi itacen a yi galwashi da za a yi amfani da shi na dafuwa ko na guga wato kamar masu sadaka galwashi kenan.

Ya kake magana da abokan ciniki? To ina magana da su a cikin kabna, ana ba kowa girma da ya kamata imbashi. An tare taɗin da muke yi wani lokacin muna waya komu na magana da junanmu. Ba sha'anin raini a wurin, ba sha'anin dagakai, ba abubuwan da basu cancanta ba. Muna magana suna cikin adalci, a cikin bada girma, a cikin gaskiya dakuma cikin natsuwa. Haka nake magana da abokan ciniki.

Yaya dangantakar na da maƙwabta take? A gaskiya zan ce dangantakar na da maƙwabta, dai-dai ne. Muna zama a cikin ganewa, muna zama a cikin sulhu, muna zama a cikin sassantawa da kwanciyar hankali da salama. Ba ni da damuwa da maƙwabtata, muna da ganewa da juna. Mun, kuma iyalan mu kuma suna da ganewa da junansu. Toh, ba wani dalilin fada muna zama a cikin salama, a cikin sulhu, a cikin jin daɗi. Tafiya na daidai ne da maƙwabta na. Da tafiyar mu kenan da maƙwabtan mu dai-dai yake babu damuwa tsakanin mu.

Kana shan magani kullum? A'a, a gaskiya ba na son shan magani. In bai zama lallai ba in ba wai na, ina da rashin lafiya mai tsanani ba, ba na son shan magani. Imma na yayi rashin lafiya sannan na gan likita in ya rubuta magani kafin sai in siya in sha. Amma ba na shan ko supplement ko wani magani hakan nan. Gaba daya dai ba na, ba na son shan magani. Ba na shan magani kullum. Abun da na yana kullum shine ina shan ruwa kullum, ina cin abinci kullum, amma magani a'a, ba na wannan.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siya kaya a yanar gizo. Ina da app daban daban a waya na, na siya kaya a yanar gizo. App kaman Temu, kaman Jumia, kaman Shein, kamar Konga da dai sauransu. Har ma kaman irin su Facebook ɗannan da WhatsApp. Yan mutane na tallan kaya, in na gan yana da kyau sai in siya. Amma ina mai da hankali da na san akwai bara'yi da yawa da suna yanar gizo. Shiyasa ina siya kaya amma ta hannu wanda na tabbatar, sai na tabbatar mutane ne na gaskiya kuma za su tura mun abin da na siya. Ba za su yi mun gudu da kuɗi ba, ba za su yi kokori su yi mun sata ba. Irin su nake siya kaya a wurin su a yanar gizo.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abin farko na nake yi bayan na farka shine addu'a. Na kai yin addu'a, in gode ma Allah da ya sa na farka da rai da kuma lafiya. Sai in gode don iyalina don su ma sun farka ba damuwa. Sai in miƙa ranana ga bagade Allah don ya bi shi ne kiyaye ni a tafiye-tafiyen da zan yi duka da harkokin da zan yi. Bayan wannan na ji zan guga haƙuri sai in yi wanka. Na yi wanka, sannan nima abin da zan ci. Sannan in sa kaya, in kama hanya zuwa wurin aiki. Haka nike farka da safe. Bana exercise ko irin wani abubuwan da ake yin tureni.

Kafin so ka fi son tufafin auduga ko siliki? Na fi son tufafin auduga ko siliki? A gaskiya na fi son tufafin auduga. Dalilin shi ne tufafin auduga yana da laushi a fata baya da zamewa. Dalilin koyi kenan da ya sa na fi son tufafin auduga da na siliki fiye da na siliki.